Ina cire takalma a gida? Eh ina cire takalma a gida idan, saboda gidan mu ɗaki ne, a ɗakuna ne guda biyu a ƙasa da falo da kicin da banɗaki. Sannan sai hawa na sama shi kuma akwai ɗakuna guda uku. To anyi, tsarin gidan shi ne a ta falo ake shiga sauran ɗakunan da kuma kicin saboda haka in ka zo kuma falon ba tayal, ba tayal bane ba a aciki wannan ne shimfiɗa ce ta kafet to in ka zo da takalmin ka daga waje ka shigo da shi zaka cire shi a nan, kuma ba ma amfani da takalman mu da ake amfani da su a cikin ɗaki. To zaka cire muna cire takalma idan za mu shigo falo kuma idan zaka shiga ɗaki ma haka. Ko in zaka hau sama zaka iya ɗaukan takalminka ka tafi da shi sama. Shima in ka je zaka shiga ɗakin da zaka shiga sai ka cire shi a ƙofar ɗakin. Sai dai a falo ba a amfani da takalma haka kuma a cikin ɗakuna ba a yawo da takalma.

Kana son cin abincin titi? A'a bana son cin abincin titi. Mu mutane ne da muka tashi muna da ƙyankyami sosai, to abincin titi shi kuma awannan lokacin ana yi mai ƙazanta yanda yake mata. Waɗansu anan za su wanke hannu, anan za su wanke plate kuma ruwan da ake wanke wa mazuban abincin duk guda ɗaya ne ba a canja shi. To duk wanda ya ci anan za a saka wa wanki kuma a ƙara zuba mai a kai. To ƙazantar ƙasar Najeriya ta samu ƴan gidanmu gaskiya ba ma chin abincin titi. Ku na ma ba masu hakan titi in ko za a yi ta zamar.

Ka na yin waƙa cikin zuciya? Eh ina yin waƙa cikin zuciya. Abin da ya sa a wani lokacin idan ina aiki sai na ga da buƙatar ina so na yi wani abu ba na zauna shiru ba. Musamman aikin da ake yi da hannu ba da waya ba ko makamancin shi. To irin wannan ayyukan mutum ya kawo wanda kaɗan, kaɗan dinga yi ka na wani abu, aƙalla ba mutum ba zai ji cewa ya zauna shiru ba abin da yake yi ba. Shi ya sa nake hadawa da yin waƙa cikin zuciya.

Agun aiki a cikin ofis na ke cin abinci. Idan muka tashi munayin sallah ƙarfe ɗaya, in muka yi sallah sai muje mu nema abinci. Muka yi nema abinci sai mu dawo ofis. Muzauna muci muka ci sai kuma aɗan ƙara sa ɗan hutu. Idan akwai abin da mutum zai yi ya ƙara sa sannan aci gaba da aiki. To a cikin ofis muke cin abinci ba wani wuri ne da mu bana cin abinci daban. In ka ci abinci a saka abubuwan a dustbin idan kuma abin, abin shara ake zuba abubuwan da ba, a buƙata. Waɗanda kuma ake buƙata a aje su gefe. In an tashi daga ofis sai a ɗauka a je ayi abin da za a yi dasu.

Barkono mai yaji, shin ina iya jure mai? Wani lokacin ina iya jure Barkono mai yaji wani lokacin bana iya. Ina iya jure Barkono mai yaji idan ina jin yunwa. Sannan abincin da nake ci yayi daɗi sosai. Bayan yajin kuma ace abincin yaji maggi kamar shinkafa da wake Ace an saka manja kuma ta ji maggi kuma akwai Barkono mai yaji to ina iya jure mai. Amma idan ya kasance abincin da zafi sannan kuma ina shan shayi to bana iya jure Barkono mai yaji sosai. Sai dai na hakura idan baki na dan lafa na ƙara ƙarawa amma dai mai tace tace bana iya wa ba kamar irin ɗan China. Ba ɗan China ne suka ci abinci mai yaji kamar mayu.

Sau nawa nake amfani da wayata. Ina amfani da wayata fiye da sau ɗari. Ko da yaushe wayata tana hannuna, ko da yaushe amfanin yake da wayata. Ina ajiye ta bayan minti biyar, minti goma, minti sha biyar zan ɗauke ta. Sai dai kuma idan ina wani aiki, ma wayata ko da yaushe tana hannuna kama daga, daga sallar asuba. Yanzu yau zan ɗauki wayata tun da nayi sallah na ɗauki wayata, nayi karatu, na ɗan kwanta, ina tashi dai ita na ɗauka, na ci gabatar abubuwa, na ci gaba da ayyukata. Yanzu idan na tashi in ɗan. Na tashi bara, na fita daga ɗakina, wayata tana hannuna. Naje na karya, na ci abinci. In na ci abinci, na sha, na shairya zan yi wanka, dai wanka na fita, bazan ajiye wayata ba. Sannan bayan nan na, na baya, bayan nan naje ina fita, ina hanya, mun shiga adai dai ta wayata tana hannuna. Sannan idan na shiga adai dai ta wayata tana hannuna. A kaina inda za'a kaina naje ofis zan je ko kuma wani gurin daban, wayata tana nan bata tafi ko ina ba. Sannan naje ofis ɗin ta waya nake aiki. Inna fita, ina, inna fito na fita daga ofis ɗin na yi, na amfani da wayata. Ubu wayata tana caji zan yi amfani da ita. Haka har ƙarfe biyar har ɗari na yi, dai wayata tana hannuna ba idan ta ji. Sannan idan dare ya yi makuma na ɗauki wayata. Hannan nake da, dami wayata mafi damina ta waya ita har sai munyi har lokacin baci yayi sannan na kwanta bacci ina saka caji.

Wasu apps ɗin ina kunna sanarwarsu, wasu kuma apps ɗin bana kunna sanarwar su. Abin da ya sa bana son akwai irin apps ɗin da idan suka saka sanarwa ba a iya share ta. Ni kuma ina so wani lokacin na ga wayata ba bi sanarwa ko guda ɗaya. Saboda haka irin waɗannan apps ɗin nake kashe sanarwarsu. Su kuma sauran apps da zan iya kunna nake iya ba, so-- afwan. Su kuma sauran apps da zan iya share sanarwarsu ko yaushe nake buƙata ina kunna sanarwarsu. Sannan sanarwar mai amfani koyaushe tana a kunne. Kamar sanarwar kuɗi ya shigo ko kuɗi zai fita ko kuɗi ya fita. Kagawannan tana da amfani shiyasa to ita ba na iya kashe ta. Bana kashe ta, ina amfani da ita. Wannan sanarwar ina kunna, amma waɗansu sanarwar ina kashe su. Na zama na irin su kamar Bitmat baya tafiya to bana barin shi gaskiya. Duk wani app da ze maƙale mun a sama, a sama in na janyo labule saina ga sanarwar kuma bazan iya share ta ba bana sana, bana sakin ta. Bana barin ta, kashe ta nake.

Kuna da fanka a rufin ɗaki? Eh muna da fanka a rufin ɗaki kuma tana tsorata ni. Abin da yasa idan dai zan kwanta a ƙasan fankar sai na yi ta hangowa kamar fankar za ta, za ta faɗo kaina. To shi yasa fanka a rufin ɗakin nan tana tsorata ni kuma muna da ita. Kuma duk, dukka ɗakunan gidan nan akwai fanka a rufin ɗakin har da falo. Saboda ake saka chandelier a falo sai mu kuma fanka aka saka. Kuma dashi da sauran ɗakunan ɗakuna biyar ga falo. Fankokin mu har huɗu a gidan nan fankoki a, fankokin rufi, rufin ɗaki guda shida ne kenan. Duka duka kowane ɗaki akwai. Kuma ga fankar mu gaskiya ta, tamu tana da ƙarfi sosai. Me ƙarfi ce to, shi yasa in dai zan kwanta a ƙasan fankar tana tsorata ni. Sai dai na tafi can gefe inda fankar ba ta nan sai na kwanta.

Raguwar abinci. Mu da yake mu a Najeriya muna da wasu mutane da ake kira almajirai. Almajirai wasu mutane ne da suke wannan, mutane ne da kamar sun baro gidajensu sun taho karatu cikin gari ko birni haka sun taho cikin gari karatu. To suna bara, bara kuma shine za su zo ko wane gida zai zo suna wahidi wato a taimaka masa da abinci. To mu idan muka rage abinci muna da zagagen abinci za a ba almajirai ne duk wanda aka samu duk almajirin da ya zo in ya zo ya yi bara za a bashi abinci. Ba ma ajiye raguwar abinci sannan idan abincin yayi raguwa da yawa muna kaiwa maƙota. Ta za kamar an yi biki kuma sai abinci ya rage toh duk maƙota za a, kwano kwano duk a biya su da shi, a biya su da shi sai ya ƙare idan bai ƙare ba ma ƴan bikin sun zo duka za a zuzzuba musu. Ko a takeaway na ko a leda ce duk za a zuzzuba musu ba su su kai. To ba ma ajiye raguwar abinci, duk raguwar abinci za a bayar da shine. Za a bayar ga wanda yake buƙata wanda ya san zai yi amfani da shi bai lalace ba.

Abin shan da na fi so, eh duk abin sha na fi son shayi. Bana son, ina son wasu abubuwan shan amma dai na fi son shayi. Yanzu kamar lemon, lemon kwalba ne ko na roba ne mai gas, ba na son shi. Wanda idan aka buɗe shi yake fitar da iska ɗinnan. To ba son shi nake sosai ba saboda ni na fi son abu mai ƙara lafiya sosai. Ita kuma soda ba ƙara lafiya take sosai ba sai dai ta rudar wa da mutum ciki. To duk abin sha na fi son shayi mai zafi. Na tashi Zan na haɗa shayi na sai ruwa ya tafasa sannan na zuba Lipton. In na zuba Lipton ya tsumu sannan na zuba sukari. Na zuba shi da yawa saboda ni mutum ne mai shan shuga, eh shan siga. Na zuba siga na yadda zai isheni. Sai na sha, in ta sha ko da cokali ko da bakin kofi. Haka zan ta sha har sai na shanye shi gaba ɗaya da zafin shi kafin ya huce. Su kuma, sannan sai abubuwan sha kamar su lemuka, lemuka amma marasa iska. Irin lemukan da ake samun su daga kayan itatuwa kamar irin su mangwaro ko tufa ko abarba ko ayaba. Lemukan irin waɗannan abin shan sosai sannan kuma sai matsatsin kayan marmari suma ina sha su. Bayan matsatsen kayan marmari kuma akwai markaɗaɗɗen kayan marmari. Yawanci anan muna markaɗa wannan, muna markaɗa kankana da ayaba da ko da ruwan lemu asa markaɗa su a markaɗa su guri ɗaya suma ina son su sosai sannan kuma muna da abin sha mu da muke kira fada nono. Fura ita gero ne ake niƙa shi yayi laushi sai a ciccuda shi. Shine fura. Nono kuma shine madarar shanu kenan wacce aka matso daga jikin shanu. Akan haɗa su to aka haɗa su ko a markaɗa ko a mummutska furar ta yi laushi. A haɗa da nono aka zuba sukari, kai to mashallah. Ko kuma shi zallar nonon kanshi ko kuma madarar shanu duka abin sha ne da nike so amma dai na fi son shayi. A ko da yaushe ko yaushe ina shan shayi, na son shayi. Bana rabuwa da shayi.

Kana da katin kasuwanci? Eh ina da katin kasuwanci. Katin kasuwanci na, na kamfaninmu ne na shara da goge goge da wankin kaya da wankin huluna, wato Saya Cleaning Services. So ina da wannan katin na wannan saboda duk wanda muka ji muka yi wa aiki za mu ba shi katin ko da wane lokacin yana neman mu. Kuma idan mutum ma yana so na ba shi ba tare da mun yi mai aiki ba, ina ba shi katin. Gaskiya kamfanin namu muna aiki sosai kuma muna aiki yadda ya kamata. Saya Cleaning Services kenan.

Abubuwan da suke sa na yi dariya suna da yawa, amma dai waɗanda suka fi muhimmanci shi ne idan naga wani abu wato wani hoto da ake kira meme yanzu a social media yana saka ni dariya. Idan abun, abin dariya ne a ciki yana ba ni dariya sosai. Sannan ko idan muna zaune muna hira da yan gidan mu shi ma za mu zauna mita dariya, mita dariya idan abin dariya aka yi. Sannan idan muna hira da masoyiya ta wani lokacin, jama'a dai abin dariya muke yi sosai. Mu zauna mita dariya, mita dariya. Sa abin da yake sa abubuwan da suke sakani dariya ke nan. Bayan nan kuma akwai wasu sauran abubuwan, amma dai waɗannan su ne mahimmai ma abubuwan da suke sakani dariya.

Unguwar mu ta kasu kashi biyu. Akwai ɓangaren masu kuɗi yake ɓangaren talakawa. Ɓangaren masu kuɗi a haɗe yake ya tsaru sosai. Komai da komai. Akwai tituna, akwai fitilu, akwai kumai da kumai da mutane suke buƙata suyi rayu wa. Akwai ruwa, akwai wuta, akwai kuma ɓangaren talakawa. To ɓangaren masu kuɗin sun sha. Muma da ɓangaren talakawa suma suna da wuta, ruwa dai da sauƙi, ba wani ruwa. Babu titi kuma ko guda ɗaya a ɓangaren talakawan nan. To, sannan gidajen masu kuɗi, ƙatin ƙatin ɗin gidajen a ɓangaren masu kuɗi. Zaka ga gidajen manya manya. Amman aka taho ɓangaren talakawa sai ka ga layin gida, gidan da idan gidan mai kuɗi guda ɗaya ya kai gidajen talakawa guda takwas ko sama da haka. Sabada gaskiya bambancin unguwar mu kenan. Akwai bambance bambancen wannan kana ganin gidan mai kuɗi da gidan talaka. Ko a layi ɗaya suke da bambanci saboda wannan ƙato ne wannan ƙarami ne. Kuma filaye a unguwar mu gaskiya suna da tsada sosai. Shiya sato gidajen talakawa sai dai fa gaskiyan ƙanana. Damma tin da suka siya da yanzu ne ba za su iya siya ba saboda unguwar ta ƙara tsada. Kullum ƙara tsada filaye da gidaje suke a unguwar.

Ba na iya yin bacci da rana. Da ma dai na koya bacci rana tun lokacin muna ƙanana. Akwai gidan da nake zuwa hutu. Idan na je hutu, to su 'yan gidan gaba ɗayansu sai su kwanta su yi bacci rana. Ni kuma dani ban yi bacci rana ba. Haka dan tabin su a hankali a hankali. A haka ni ma dai sai, sai in suka kwanta suna ta bacci, na ji na yi wasa. In na gaji da wasa sai na dawo ɗakin ni ma na kwanta. To a haka dai har watan nan na je da na gaji da wasa na dawo na kwanta. Ni ma sai bacci ya ɗauke ni. Haka suka koya mun bacci rana. Amma har yanzu ba na yin bacci rana. Abin da ya sa ba na iya yin bacci rana shine ni mutum ne mai aiki, aiki mai yawo kuma ina fita. Da na fita ba na dawowa gida. Wani lokacin ina fita tun da safe, safiya, ƙarfe takwas na safe ba na dawowa har ƙarfe sai ƙarfe goma ko shabiyu na dare. Saboda haka bani da lokacin yin bacci da rana. A lokacin da zamaku ina gudan aiki ko kuma ina wani gudun an aike ni wani guda. To shi ya sa ba na samun yin bacci rana. Amma ranar da ba komai kamar akwai lokacin da muka je gudan aiki ba aikin da za muyi kuma mu bi ne yawanci a ofis ɗin sai mu ɗan kwanta shikenan, mu ɗan yi bacci kafin lokacin tashi yayi. Lokacin tashi yana yi mu tashi, muyi sallah sai mu tashi shikenan.

Ina son zama kusa da taga? Eh ina son zama kusa da taga musamman a lokacin zafi. Ni mutum ne da jikina baya son zafi ko kaɗan, ko kaɗan sabida cewa nake da ƙasashe masu ƙanƙara aka. Allah yayi ni, da na huta sosai sabida ni mutum ne da bana jin sanyi sosai haka kuma bana son zafi. Tunda bana son zafi ina son zama a bakin taga wani lokacin ko a cikin mota ina son zama a gefe gurin da zan iya zuga taga ko zan iya hannu. Amma kuma bana son iska, bana son iska amma ina son sanyi. To in na zauna a bakin taga sai dai na tabbata bana tunkarar ta taga yanda iska ko ƙura ba za ta shigo in ba ta, ba za ta dake ni ba amma kuma zan samu sanyin da nake so. To shine yanda nake zama a bakin taga.

Ina kuka lokacin yanka albasa? Kuka ai na mata ne, mu maza ba ma kuka. Sai dai ka ji yajin ka ji yaji ya cika maka ido amma dai kuka, kuka sai mata. Ko da haka ko ina yankan albasa ko ba na yankan albasa bana kuka. Amma kuma akwai dabara da muke amfani da ita idan mutum zai yi yankan albasa. In ka zo aka yanka albasa da ka datsa ta gida biyu sai ka saka ta a ruwa to idan ka saka ta ruwa ka cire ta ko ka ci gaba da yankawa yajin baya tashi. In yajin bai tashi ya shiga maka ido ba kaga baza mutum bazai yi kuka ba. Shine dabaran da ake amfani da ita idan ana yankan albasa.

Nafi kuzari da safe ko da yamma kai? Ni dai koda yaushe kuzari na kusan iri ɗaya ne. Lokacin da nake da kuzari shine lokacin da nake da kuɗi. Idan ina da kuɗi to ina da kuzari sosai a lokacin. Idan ba ni da kuɗi ba ni da kuzari. Nafi kuzari lokacin da nake da kuɗi gaske. Shine zaka ga mutum ba abin da yake damun shi kana jin ka da ƙarfi a jikinka saboda akwai kuɗaɗe a jikinka. Amma in ka zauna ba ka da kuɗin nan kai, sai kaji gaba ɗaya garin yayi zafi rayuwa ta ƙara rikicewa. Sai sa'an mutum yana da kuɗi kana da kuzari in ba ka da kuɗi sai a hankali saffa saffa kawai.

Ina rufe baki lokacin hamma? Eh, ina rufe baki lokacin hamma. Kuma ba na so na ga mutum ma yaya hamma bai rufe baki ba. Saboda mu a musulunci an koya mana cewa idan mutum zai yi hamma ya rufe baki. To ba na so na ga yaya hamma ba a lokacin da bazan iya rufe baki ba. Na ƙoƙari ma dan ne hammar taƙi fitowa idan na san bazan iya ɗaukan ɗauke hannuna na rufe baki ba a lokacin. Saboda haka ina rufe baki lokacin hamma sannan ko duk yaron da nake tare da su ma in dai zan ga mutum zai yi hamma zan ce mai ya rufe baki. Kuma idan ina tare da su ba ma sa yadda su yi hamma ba su rufe baki ba. Akwai Abdullah yaron da nake koyarwa, ina koyar da shi karatun Alqur'ani da karatuttukan islamiya. To ba na barin shi ya yi hamma bai rufe baki ba. In kuma ya yi bai rufe baki ba, ana cikin hamma ina kalle shi ya san me ni ke nufi sai ya rufe bakin shi. Saboda haka duk yaron da zan, in dai za a yi hamma kusa da ni ko jarirai ne za su yi hamma, to zan rufe masu baki da hannuna. Saboda gaskiya musulunci mu an hana mu, don ce a yoyin ta suna shiga wani, wani karatun kuma ka ce shaiɗan ne yake zuwa ya yi wa mutum kashi a baki. Kuma musulmi ba musulmai ba abin da muka tsana a duniya kamar shaiɗan. Shiyasa ba ma yadda mu bari ya yi hamma bakin mu a buɗe.

Ina kallon inuwa ta. Ina kallon inuwa ta. Ina tafiya wani lokacin sai na ce ba zan bari a taka mun inuwa ba musamman lokacin da ina yaro. Sai na ce ba zan bari a taka mun inuwa ba saboda haka in na zo wucewa kusa da mutane se na matsa can inda inuwa ta ba zata taɓa su ba. Kuma idan mutum ya taho wucewa ko da mota ko a ƙafa se na matsa can tunda nasan inuwa ta ba za ta, ba zai iya taka inuwa ta ba ko kuma ba idan na ce ƙarshe na ƙure ba zan iya ƙara matsawa ba sai na tsuguna. Shi dai zaa taka mun inuwa ba kuma ni sai na taka ta mutane nayi ta tsalle-tsalle wai ni ina taka inuwa wadansu to ina kallon inuwa ta indai musamman lokacin da ina yaro. Yanzu kuma in ina Sauri ba zan iya tsayawa ba, ba ma na tunawa da ina da wata inuwa. Amma in bana Saurii zan kalli inuwa ta naga wana direction ta ɗauka. Naga direction ɗin zan iya koyo amfani da shi naga lokacin sallah ya kusa ko lokacin sallah yayi.

Sa'o'i nawa nake amfani da wayata? A rana, aƙalla, aƙalla ina amfani da wayata na sa'a shida ko bakwai. Kusan ina ayyuka da wayata, ina neman kuɗi da wayata. Inda za ka tsani neman kuɗi da wayar nan to sai ta zama ko da yaushe tana kusa da kai. Saboda aka cire lokacin da nake ajiye ta, lokacin da nake amfani da ita, ina kaiwa awa shida zuwa awa takwas a rana ke nan. Saboda akwai kuma ayyukan da mutum zai iya yi ba tare da wayar ba. Amma titittun wayar sun fi yawa. Shi ya sa to ina amfani da wayata kusan awa bakwai, awa shida zuwa awa takwas a rana. Kowace rana, ban cire kowace rana ba. Sai dai idan azumi ya zo, azumi ya zo ina daina amfani da waya, inna tsayawa da duk wani aiki da nake yi. Ina mai da hankali na gurin ibada. To awu na lokacin sai ka ga ko awa ɗaya ma wani wata ranar bana ɗaukan wayata. Sai kuma idan lokacin da zan yi kira a wayar ya zo shi kenan, shi ne dai. Kusan ba ko da azumin bana daina kira da wayar, bana daina kira, bana daina ɗaukan waya. Amma dai bana kuma yin wani abu, bana, bana yin sauran abubuwa ko ayyuka, ko neman kuɗi, ko duba yanar gizo, ko social media. Duk bana yi da wayar da azumi amma zan ba azumi bane ba. Ni ne duba yanar gizo, ni ne duba WhatsApp, Instagram ne, YouTube ne. Banda waɗannan kuma akwai, eh manhajojin yin aiki, manhajojin samun kuɗi duk ina shiga. Ina bincike duka amma dai in azumi yazo ina haƙura.

Ƙetare ƙafafu idan mutane suna zaune baya cikin ladabin da aka koya mana. Laduban musulunci ladabin al'adar bahaushe saboda haka ƙetare ƙafafun mutane abu ne da ba mayi. Ni bana yi kuma ƴan gidan mu ma abu wanda yake yi. In dai ka zo za ka ga mutane, mutane suna zaune to sai dai ko ka tsaya sa janye ƙafar su sannan ka wuce ko kuma ka yi musu magana ka ce za ka wuce ko kuma ka kewaye su ka za ka yi da baya ka je ka yi abin da za ka yi. Amma ba ma ƙetara mutane idan za mu wuce gaskiya. Ba wanda yake ƙetara mutane a gidan mu. Amma idan ka ƙetara, iya kallo ma ya ishe ka, bazan tana kuma ace za a maka hukunci.

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Tambaya ce dai gwanda a ce me kake yi lokacin da kake cikin damuwa. Idan ina cikin damuwa, abubuwa samun zafi inyi shiru, zan zauna shiru babu kowa. Na zauna na yi shiru, na yi shiru, ina ta tunani zan ta tunani, na yi ta tunani, na yi ta lissafta hanyar mafita, na yi ta lissafin mafita. Idan na samu, to in ban samu mafita ba, cikin na sai na fara salati ko na fara tasbihi ko dai na, nadai sai in fara kiran Allah, ko "Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih". Ko kuma na ringa "Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil". Ko kuma na yi "Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka hamidun majid". Na yi ta maimaita wa, na yi ta maimaita wa. Ko kuma na yi "La ilaha illallah wal adhimu wal 'alim. La ilaha illallah wa rabbil 'arsyi 'azim. La ilaha illallah wa rabbis samawati wa rabbil ardhi wa rabbil 'arsyi l-azim". Na yi tamimi ita, na yi tamimi ita. To yawan ci duk wanda nake a cikin waɗannan idan na, na ɗan yi na daɗe na yi. Sai na kuma nayi"Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih". Shine abun da nake yi idan ina cikin damuwa.

Ina sanya hula? Eh ina sanya hula, ina saka hula saboda kusan shiga ta duk shigata ta ko da yaushe ta bahaushe ce shigar sheik mutum. Kuma cikakkiyar shigar Bahaushe shine da kaftani da riga ko da babba riga da hula ko da kaftani da hula. Yawanci ko yar shara da hula kusan kowacce shagar Bahaushe ana saka hula. Ina saka hula a kaina kusan ko da yaushe da hula a kaina ko ba irin ta Bahaushen ba ce ba ina saka hula. Kuma ni ina tara gashi. Tun da na tara gashi ina buƙatar hula waje saboda kar gashina ya dinga yin kura. Ina saka hula sosai.

Wanne hannu nake amfani da shi? Ba wace hannu kake amfani da ita ba. Tambayar ita ce wanne hannu kake amfani da shi? Saboda shi hannu namiji ne a Hausa. Hannun da nake amfani da shi shine hannun dama. Saboda ban iya amfani da hannun hagu ba. Hannun dama na ya fi ƙarfi. Hannun hagu na ba shi da ƙarfi kamar na dama. Sannan na, na fi iya hannun, bana iya controlling hannun hagu sosai. Na fi iya controlling hannun dama. Shi yake da ƙarfi kuma na san yadda zan sarrafa shi. Shi nake iya sarrafawa littattafan da nake so amma hannun hagu na ba shi da ƙarfi sosai kuma bana iya sarrafa ƙarfin madain yake da shi. Da hannun dama nake rubutu, da hannun dama nake kananzir, da hannun dama nake rubuce rubuce. Kuma da kowa da dangi da hannun dama nake so da wannan. So amma a gidan mu kuma a kowa ɗan tak duka hannayen su suna da ƙarfi. Hannun dama da hannun hagun su duk suna da ƙarfi. So kuma wannan ita kuma mafi data, mafi data ita kuma hannun hagun ta ne yake da ƙarfi. Da shi take rubutu, da shi take abubuwan da duka abin data sani shi take yi.

Mai nake yi da yamma kafin na kwanta? Me kake yi da yamma kafin ka kwanta? To gaskiya ba da yamma muke kwantawa ba kuma ba daga yamma muke kwantawa ba. Akwai dare ku to sai da dare muke kwantawa. To, da yamma lokacin kusa lokacin da nake dawowa gida kenan, inna dawo gida, na ɗan huta. Abin da nake yi da yamma shine idan na huta bayan na huta sai kuma na ɗan ɗauki waya ta na dudduba. Sai na yi shiru, na san na kasance ni kaɗai irin wannan lokacin. Sai na samu na yi shiru, na natsu, na maida hankalina a kan abin da nake ko na abin da nake so na cimma. Sai na fara tunani, na fara tunanin ta yadda zan ɓullo mai. Sai kuma in sanya wasu addu'o'i ne, sanya addu'o'i. Sannan akwai askar na safiya da yamma, shi ma zan yi askar ɗin yamma na na lokacin. Shi kenan, shi ne abubuwan da nake yi da yamma.

Wanne 'ya'yan itace na fi so, ono 'ya'yan itace ka fi so, itace tambayar da ita. Wanne 'ya'yan itace na fi so ne 'ya'yan itacen da na fi so shine ni ma ban san ni ba. 'Ya'yan itace da yawa, kuma wanne da ɗaɗi amma dai na fi son ayaba. Ayaba abun da ya ka, ita ko da yaushe za ka iya cin ta kuma koyaushe za ka same ta kuma tana da laushi ba ta zama matsala. Yasa na fi son ayaba. Sannan ina son mangwaro. Bayan mangwaro, shima mangwaro ina son shi saboda ƙarin lafiyar shi ga jikin mutum. Yana da ƙarin lafiya kuma gashi yana da araha kuma ga zaƙi, yana da zaƙi. Shiyasa nake son mangwaro. Bayan nan ina son abarba. Amma abarba ni matsala ta da ita guda ɗaya. Shine in ka gama ciye shi hakorin ta ya san dari da zama ba ka iya taunuwa yanda ya kamata. To shine matsala ta da abarba amma ina son ta saboda zaƙin ta. Sai kuma mai sai kankana. Kankana ga ruwa ga zaƙi. Abin da yake mun daɗi da kankana kenan. Zaƙi, garzuwa ga zaƙi ba ta dam wata matsala koyaushe. In ka samu kankana in babu zaƙi to akwai ruwa in kuma akwai zaƙi garzuwa shi kenan ka samu guda biyu. Daɗin kankana kenan. Sai menene kuma? Sai tufa. Ina son apples shima tufa saboda wannan ɗin shi, harɗin shi, garɗin shi yana yi mun daɗi sosai. Ɗanɗanon shi kuma ba ko da yaushe muke samu mu ci ba nan saboda ba wani abune da muke da shi da yawa ba. Sai tangerine. Tangerine shi kuma saboda tsabar zaƙi shi shi ya sa nake son shi. Ina son lemu amma ba sosai ba saboda wani lokacin zuwa ne kawai babu wani zaƙi sosai. In babu zaƙin nan babu daɗi yake yi mun ba.

To ai, dan Najeriya, in da a Najeriya ka ke, ka ce wai za ka tambayi kan, za ka, za a tambaye ka me kake yi babu tar, idan babu wutar lantarki. Sai, kaga kamar an raina maka hankali ne. Saboda ko, indai ba a, unguwannin 'yan gayu kake ba, ba a guraren 'yan gayu kake ba, to ai rashin wutar lantarki ya fi lokacin da ake da wutar lantarki yawa. Saboda haka ka ce me mutum yake yi lokacin babu wutar lantarki. Komai ma yana yi. Komai da komai na rayuwa kusan sai a ce kashi sittin na cikin rayuwar shi, kashi sittin a cikin ɗari na rayuwar shi yana yin shine a lokacin da babu wutar lantarki. Saboda haka ka haƙa zamu ci komai da komai mutum yana yi babu wutar lantarki. Shine gaskiya. Eh, kamar, idan kuma a ce wai ko mutum yana aiki ne babu wutar lantarki yatsa, to idan mutum yana guga babu wutar lantarki, eh, yana cikin guga da iron sai aka ɗauke wutar lantarki. Sai ya ɗauki dutsen guga mai amfani da gawayi. Idan mutum yana wanke ne da injin wanki aka ɗauke lantarki. Sai ya kuma ya cuɗe kayan shi da hannun shi. Idan mutum yana ɗinki ne da keken mai amfani da lantarki aka ɗauke wutar lantarki. Sai kuma taka taka ya tattaka ɗin kaya, ya, ya ɗin, ya ɗin ka abin da yake ɗinka ba tare da lantarki ba. Haka idan mutum kuma yana, yana caji ne sai ya kunna solar ko kuma ya kunna inji. Idan mutum, haka dai komai da komai. Duk abin da mutum yake yi a rayuwa kawai ci gaba dai. Idan mutum mai za ace to. Kamar, sai kuma waɗannan irin abubuwa. To haka ma ya isa.

Wacce irin kyauta nake son bayarwa? Tambayar kamata ya ta zama wacce irin kyauta kake son bayarwa? Amma haka ma kun yi ƙoƙari. Gaskiya dau kyautar da nake son bayarwa, ina son bada kyautar turare. Ina son bada kyautar turare kuma ina son bada kyautar Ƙur'ani. Saboda shi turare yana ɗaya daga cikin babbar abin, abin kyauta, babbar kyauta da za ka yi wa mutum, babbar karramawa da za ka yi wa mutum ka ba shi kyautar turare. Shi kuma Ƙur'ani amfanin kyautar shi duk lokacin da mutum ya karanta ko shi ma bayarwa yayi za ka samu lada. Shi ne amfanin shi. Ina, ina son kyautar irin turare kuma ina son kyautar Ƙur'ani. To bayanan kuma ina so na yi wa mutum kyauta lokacin da yake cikin buƙatar abin da zan ba shi, idan mutumin ba shi da kuɗi. Yayi min magana ne kuma ina da kuɗi na ba shi kyauta yanda yake so ko fi ye ma da yanda yake so a lokacin. Na san haka, na, na san na gana wai irin wannan kyauta. Nan kuma na so na yi wa mutum kyauta a lokacin da ko na ɗan daɗe ban ji shi ba, na neme shi ban gan shi ba, na ɗan daɗe ban ji shi ba. Shi ma ya daɗe bai ba mu yi magana da shi ba. Nemi kyauta al'amuran na yanayin ya mun daɗi sosai.

Solution. Baya son magana. Ba na son magana ko kaɗan saboda haka ba na son hayaniya. Hayaniya ba ma a guri garku a cikin aikinako a cikin gidanmu. Ba na son naji hayaniya, ba zan tuna na fita naji hayaniya. Saboda haka ko don hayaniya ma, na tsani biki. Ba na son zuwa gudun taron biki, ba na son zuwa kuma wani taro. Ko wani taro tun ina yaro ko an fita da ni taro to sai dai zan ta ɓacin rai, zan ta ƙunci. Zan ta ƙunci a lokacin. Kuma in na dawo gida kai na zai ciwo saboda na shiga hayaniya. A duk inda zan shiga hayaniya sai kai na yayi ciwo. Shi yasa ba na son hayaniya. Sannan ko ƙarar agogo, agogo na hannu, inda ba na iya kwana da shi a kusa dani saboda ƙarar shi ta rata guduma. To ni ina da jin ƙara sosai sannan kuma ƙarar da in naji ta kuma tana saka mun ciwon kai. Shi yasa ba na son hayaniya, bana ƙaunar na zauna kusa da hayaniya ba. Ba ma a ce a inda nake akwai hayaniya ba. Idan kusa da inda nake akwai hayaniya mata guduma gyaƙi take yi.

Na iya duba lambar QR, eh na iya duba lambar QR. Ko lambar ko zananta na iya duba su saboda waya ta alhamdulillah ta dangin wanda ba za ta ƙasama bacci ba. Saboda duk wani wata lambar QR ko kuma wannan idan na shiga cikin kamata indai data tana kunne daki na shiga cikin kamata, da na saka za ta ɗauka mun. Wanna za ta kai ni inda ake so a kai. To na iya duba lambar QR kuma na iya karanta ta. Na iya, na iya, na iya ƙirƙira ma da waya ta akwai wannan app ɗin da na ƙira shi wanda za ka iya ƙirƙira QR da shi.

Kana rera waƙa lokacin wanka? A'a, ba na rera waƙa lokacin wanka. Mu a musulunci an hana mu mu ringa. An hana mu yin magana a banɗaki. Balantana kuma ta kai ga waƙa saboda a banɗaki akwai aljanu. Duk kyan banɗaki yana samun aljanu a ciki, waɗan da kuma su yawancin aljanu cikin banɗaki fusatattu ne. In ka je kana waƙa akwai wanda zai iya make ko wani ya shafe ka kuma tunda jikinka a buɗe yake. Ta ya zai zama kana bakada wata kariya daga sharrinsu kuma ko ganinka su kai suka aiwata ka zai iya binka a jikinka. Saboda haka ba'a so mutum ya dinga magana yana banɗaki. In dai kana cikin banɗaki kana wanka ne ko kana fitsari ne ko kana sauke nauyi ne duka ba'a so mutum ya ya dinga yin magana. In dai ba ta zaman dole ba. In ta zaman dole zaka iya amma in dai ba ta zama dole ba magana, anaso kayi hakuri ka barta sai ka fito sannan ka yi.

A wane wata aka haife ku? A'a, tambayar ka ma ta yayi ta zama. A wane wata aka haife ka, ka kai kaɗai ba mutum ɗaya ba ku na mutane da yawa. Ni an haife ni a watan Maris. Watan Maris wato wata na uku a cikin jerin watannin miladiyya kenan. An haife ni a watan Maris, ashirin da tara ga wata. Haka saura kwana biyu watan ya ƙare aka haife ni. Sa'an nan dai aka haife ni a Musulunci kuma an haife ni a watan Muharram. Watan Muharram ya kama sha bakwai. Sha bakwai ga watan Muharram lokacin aka haife ni. Shi ne daya lissafin kwanaki na.

Yaushe kake kwana kullum? A'a, ba yaushe kake kwana kullum ba, yaushe kake kwantawa kullum? Gaskiya kusan kullum ina kwantawa, ne can dare sai dare yayi sosai. Akalla ina kaiwa ƙarfe ɗaya, wataran na kai ƙarfe biyu. Jiya jiyan nan ma sai ƙarfe biyu da rabi na kwanta. Domin ni ba mutum ne mai yin bacci dare da wuri ba. Ba na kwantawa da wuri, saboda haka kuma ina tashi, na tashi da asuba. Wataran na koma bacci, wataran ba na komawa bacci. Saboda haka ni ba mutum ne mai yin bacci sosai ba. iNa bada wannan lokacin nawa gurin yin wasu abubuwan.

Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali take? Gaskiya muryata a hankali take. Muryata bata da ƙarfi sosai. Akwai lokacin da in yi magana ma har faɗa ake mun wai bana buɗe baki na yi magana. Ni kuma sai naga iya haka maganar kamar mara buɗe bakina na, na dauri ina ta magana da ƙarfi. Amma mutanen saisu ringa ganin maganarta wa a kaɗan take, eh tayi ba, bata da ƙarfi sosai. Nan tayi rashin ƙarfi sai nai ta mamaki na ce to wai ku bakwa jina me yasa bakwa jina ka kaza, ka kaza, ka kaza? Amma su su dage a yi bana magana ne da ƙarfi. Ni kuma gani nake na daure ina ta magana ta da ƙarfi amma su kuma ba su yarda da ina magana da ƙarfi ba. Har akwai wata ya ya ta ma, wata yaya ta yar gida diyar mamanmu Ta yi har ce man ta ke wai ina magana kamar mace. Wai, wai saboda matane a gidanmu da yawa shi ya sa muryata ma, da yinda nake magana ma duk idon da mata ce matane daban idon da mata nake magana ba.